Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta saboda abubuwan da nake yi da su suna da yawa sosai. Na farko ina yin karatu da shi, da su, in an ba da abubuwan da ya kamata wanda ya zamanto ɓangaren assignment, duka ina amfani da shi. Ina amfani da shi ina yin kallo, ina amfani da shi wajen, eh, yin rubutu da wasu abubuwa da suke da mahimmanci sosai. Saboda haka shi ne ya sa nake amfani da kwamfuta. Kuma a wannan bangare ina yin rubutu sosai wanda ya zamantuce wa innayi rubutun nan zai taimake ni wajen ƙirƙirar abubuwa da yawa. Abubuwan da ya zamantuce wa, ah, suna da mahimmanci sosai. Wa'annan abubuwan ƙwarai da gaske suna da mahimmanci sosai. To shi ya sa wannan kwamfutan yake da mahimmanci sosai a wajena. Ah, ban da haka ina yin, ina ƙirƙire-ƙirƙire da su kuma ina yin zane-zane wanda ya zamantuce wa wa'annan zanen suna da matuƙar amfani sosai, ah, ga ɗalibi na musamman kokuma wanda yake yin aiki yake, ake biyan shi. Wanda ya zamantuce wa zai taimake shi don gudanar da abubuwa, ah, masu kayatarwa sosai. To yana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da nake yi da kwamfuta. Lallai kwamfuta tana da amfani sosai saboda a wannan zamani zai yi wuya ya zamantoce wa, ah, mutum baya amfani da kwamfuta saboda kusan duka abubuwan da ake yi yanzu a wannan zamani da kwamfuta ake amfani. Shi ya sa kwamfuta yana da mahimmanci ga kowa da kowa ya koyi wannan kwamfutan. Wanda idan mutum ya koyi kwamfutan nan zai taimake shi wajen, ah, wajen yin ayyuka da dama wanda zai sa shi ma zai zama a cikin mutanen da za a dinga bukata saboda ilimin da mutum yake da shi wajen amfani da wannan kwamfutan nan. Eh, kwamfutan nan gaskiya abu ne mai amfani sosai. Abin da mutum zai daɗe kafin ya yi amma yanzu zai samu sauƙi saboda amfani da kwamfuta yana da matuƙar mahimmanci wanda yana da kyau a ba kowa ya ba da gudumomowar shi kuma kowa ya yi ƙoƙari wajen ganin cewa ya iya amfani da wannan kwamfutan nan. Saboda a wannan zamani duk wanda bai iya amfani da kwamfuta ba to akwai, akwai matsaloli da yawa a tattare da shi saboda abubuwa da yawa ba zai iya aiwatar da su ba. To shi ne yasa, ah, yake da mahimmanci sosai. Matuƙa wannan mahimmancin sosai sosai ne ma wannan mahimmanci. To shi ya sa kowa da kowa yana da kyau mutum ya zamantaloce wa ya iya amfani da kwamfuta saboda taimakon, saboda taimakon rayuwa. Wannan zai taimake rayuwar mutum sosai.

Kuna yin wuta da itace? Eh, muna yin wuta da itace saboda shine abin da ya zamanto cewa farkon abin da jama'a suke amfani da shi kafin a samu wasu abubuwa dai kamar su risho da su gas da su cakol. Duka wa'annan abubuwa, ah, itace ne wanda ya zamantace cewa ya zo farko. Kuma shine wanda ya fi araha saboda arahanshi shine ya sa mutane da yawa suke amfani da shi. Saboda haka, ah, wannan itace yana da matuƙar amfani saboda kuma ana amfani da itacen wajen yin abubuwa da dama, wajen yin abubuwa da yawa. Kaman dai yanda na faɗa, shi wannan itacen idan aka yi amfani da shi, idan ya gama ƙone wa to yana ba da abin da ake ce ma gawayi wanda ya zamantace cewa wannan gawayi kuwa shi ma za a sake yin, za a sake yin amfani da shi. Kuma dai wannan gawayi shine abin da ake samu wanda ya zamantace cewa yana rage ma masu amfani da shi, yana rage musu tsadan rayuwa. Saboda kowane ɗin ma idan aka gama amfani da itacen za a iya sayar da wannan gawayin nan. Ko da idan ya kasance cewa ba za a sayar da wannan itacen ba to wanda ya yi amfani da itacen ya yi girki kuma zai iya amfani da wannan gawayin kuma ya sake yin wani girkin. To saboda haka ya sa ya zamantace cewa yana da muhimmanci matuƙa. Wannan muhimmancin shi ne ya sa yake da amfani sosai. To abin da nake yi, maƙasidun maganan da nake yi dai yanzu shine itace ya-yana da muhimmanci sosai. Akwai wasu wanda yake faruwa cewa idan wannan abubuwan da suke amfani da shi na ɓangaren itacen nan, to amfanin shi yana da yawa sosai gaskiya. Saboda yanzu idan muka duba, za mu gan cewa an yi amfani da wuta da itacen nan, za a gan cewa yana yin taimako sosai saboda ba shi da tsada. Kuma mutane dai dole dai za su ci abinci. Dukda za su ci abinci, suna neman sauƙi. Dudda suna neman sauƙi, suna neman mafita. To shi ne abin da ya taɓa, shi ne abin da ya sa ya zamanto cewa itacen nan yana da muhimmanci sosai. So shi ne maganan da dai nake yi yanzu a ɓangaren wannan yin wuta da itace. Akwai abubuwan da yake bayarwa, wanda ya zamanta cewa sanadarai ne masu matuƙar amfani. To, abune na so mu lura aka yi kenan.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Eh ina, akwai ina ajiye takardun aiki a wajaje da dama. Musamman takarud-- takardun da nake amfani da su ko kuma waɗanda nake amfani da su a bangaren makaranta kuma da wanda nake amfani da su na bangaren ilimi da waɗanda nake amfani da su a bangare na wanda nake koyar da ɗalibai. To, makasudin abun shine takardu na aiki musamman wanda nake amfani da shi wajen karantar da yara. Wannan takardun ina akwai waɗanda nake ajiyewa a yanar gizo. Wanda ya zamanto cewa ko da idan ya kasance wanda yake cikin takadda ban gani ba ko kuma ya samu matsala ko kuma wani abu ya faru da shi ko irin matsalan wanda za a ce ko an sace ko kuma wanda za a ce ruwa ya zuba a jikin shi ko kuma wanda za a ce wuta ya ƙona ko kuma makamancin haka. Saboda haka shine yasa ya zamanto cewa ina ajiye takardu, takarduna wanda nake aiki ina sa su a abun da muke kira da Gmail kuma akwai waɗanda nake sawa a cikin Google saboda tsaro. Saboda ko da na idan na rasa su onda yake takaddan zan iya samun wannan irin takadda wanda ya samu matsala. Haka zalika, ah, akwai yanda nake ajiye takardu daban daban a cikin bangare daban daban wanda ya zamanto cewa ina ajiyewa ne bisa kalan aikin da nake yi. Saboda idan na zo ina bukata, na san inda zan je in samu waɗannan takardun nan ba tare da na sha wahala ba. Wannan shine a taƙaice dai wanda zan iya magana akan ajiye takardun aiki saboda kar in zo kuma ina shan wahala a wajen neman su. Duk lokacin da nake bukata kawai na san inda zan je in fito da abun da nake so. Idan na gama kuwa kuma zan iya mayarwa. Kuma duk lokacin da nake so kuma zan iya ƙara samun su. So wannan abu yana da matuƙar mahimmanci ya zamanto cewa mutum yana ajiye takardun aikinsa a wajajen da ya kamata inda baza su samu matsala ba. Saboda haka wannan abu yana da matuƙar mahimmanci sosai. Shine bayanin da na so in yi akan shi.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Eh kaman yadda muka sani cewa, a duk lokacin da mutum ya tashi da safe, wanda ya zamantocewa mutum yayi bacci, wanda ya riga ya je ya yi aiki, ya gaji tukuna zai yi bacci. To a wannan lokacin da yayi bacci nan, duk yawancin gajiyan da yayi, aikin da yayi kafin ya kwanta zai samu sauƙi matuƙa wajen hutu. Duk ƙwaƙwalwan shi yanda yayi zafi da abubuwan da suke damun shi, a duk sanda aka ce, a mutum yana buƙatar ya samu ƙarfi sosai. To yanayi ne wanda zamantocewa, yana yin natsuwa da yana yin kwanciyan hankali kuma da hutun ƙwaƙwalwa. Idan ƙwaƙwalwa ya huta kuwa, to gaskiya za a samu sauƙin al'amari. Wajen yin tunani ma za a samu a yi tunani mai kyau. Za a yi tunanin da ya kamata, a kowane lokaci saboda mutum ya huta. A duk lokacin da idan ya tashi zai samu, zai samu ƙarfi. To wannan abu yana da muhimmanci sosai. Saboda haka ƙarfi ya fi samuwa da safe a ɓangaren wajena. Yanzu idan aka duba, ko da idan kamar a ce namiji shine yake jagorantar waje, to a takai ce dai, ƙarfi ya fi samuwa da safe. Da yamma kuma wani lokaci ma ana ɗan samun ƙarfi amma dai da ƙarfin da za a samu baya kai wa wannan ƙarfin da za a samu da safe. Kuma haka zalika ya danganta da yanayin jikin mutum. Idan jikin mutum na da kyau, to idan mutum ya samu ƙawai in zuge ya riga ya wuce kenan. Gaskiya ni dai a ɓangaren wajena na fi samun ƙarfi da safe. Lokacin duk gajiyan da nayi, na riga na samu na ɗan farfaɗo. Kuma idan mutum ya farfaɗo daga gajiya, tabbas mutum zai samu ƙarfi wanda ya kamata don gudanar da sauran ayyukan da mutum yake so ya yi. To shi ne nake shawar tan. Dole sai mutum yanayi, yana dubawa, ina matuƙar da samun ƙarfi. Ina samun ƙarfi sosai da safe fiye da, da yamma. Inna dawo da yamma da abin da zan daka ƙoƙari shi ne, an danga ƙoƙarin in samu na je in ɗan huta. Saboda idan ban huta ba, mun gan zan daina yin aiki ina zafa. To kuma ba zai yi daɗi sosai ba. Yanzu dai abin da ake so shi ne, ya zamantocewa wa'annan ayyukan da suke gaba na suna nan sun wuce in ba haka ba. To, a haƙura gaskiya. Kaman wasu za ka gance wa, yawanci kuma da yammani za a gance wa ana samun, ana samun ƙarfi sosai suna samun ƙarfi. Amma duka wannan ya danganta da yanayin, da yanayin jikin mutum.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota. Saboda shi mota yana ɗaya daga cikin abubuwan da na koya wanda ya zamanto cewa kusan kowa yana da muhimmanci ya iya tuƙa mota a wannan yanayin da muke ciki. Yana da matuƙar amfani sosai saboda yanzu zan iya ce jama'a da yawa suna da ilimin yadda za su tuƙa mota. Kuma a kowani lokaci ba sai ya zamanto cewa lokacin da mutum ya siya mota ne zai ce zai fara koyan mota. Yana da daɗi matuƙa ya zamantuce wa mutum ya iya tuƙin mota tun kafin ma ya siya. Saboda idan ya siya ya samu sauƙi. Koma ba don wannan ba, mutum zai iya samun kanshi a yan a cikin wani yanayi wanda ya zamanto cewa ƙila wani yana neman agaji wajen taimako ko a fitar da mota daga wani waje zuwa wani waje saboda ƙila wasu matsaloli da wani zai iya fuskanta da zai dinga neman taimako. Kaga kuwa idan mutum bai iya tuƙa mota ba, wannan irin taimakon nan na taimakin mutum fitar da mota zuwa wani waje, gancewa gaskiya al'amari wannan harka ba zai yiwu ba. Kuma wannan tuƙin mota idan ba sai lallai mutum yana da mota ba, ba sai lallai mutum yana da mota ba, mutum zai iya zuwa ya koya. Kuma wannan koyo yana da ƙa'idoji da yawa. Idan mutum ya bi wannan ƙa'idojin to lallai zai samu sauƙin rayuwa kuma zai samu sauƙi wajen koyon wannan motan kuma zai iya yanda ya kamata da duk wani ƙa'ida da yake tattare da koyon wannan motan nan. Kuma shi iya mota yana da daɗi sosai. Gaskiya yana da daɗi. Balle mutum ya gan shi ne yake wannan tuƙin yana da daɗi matuƙa. Yana yawan sa mutum farin ciki saboda me? Saboda ya san cewa shi ma akwai abin da zai iya yi wanda zai taimake kanshi ko kuma zai taimake al'umma. Saboda haka zan iya ce a irin wannan zamani, iya mota zan iya ce kusan wajibi ne akan duk wanda ya zamanto cewa ya balaga kuma ya mallaki hankali ba ma magan-maganan balaga ba. Maganan da ake yi shine wanda ya zamanto cewa ya mallaki hankalin shi. Saboda shi tuƙi ba abun da kawai mutum zai iya zai dinga yi bane yanda ya ga dama. Ko da idan ya zamanto cewa mutum ya iya wannan motan, idan ya zamanto cewa baya cikin hankalin shi to gaskiyar al'amari ba'a so ya zamanto cewa zai je kama sitiyari ya ce wai zai tuƙa mota saboda harkar tsaro yana da matuƙa sosai mutum ya kiyaye saboda kar mutum ya je ya fada cikin matsaloli.

Kana rera waƙa a lokacin wanka? Ai kuwa rera waƙa a lokacin wanka abu ne wanda ya zamanto cewa ba shi da asali. Saboda ba shi da kyau. A lokacin da mutum ke yin wanka, a wannan waje kuwa gaskiyan al'amari ba banɗaki ba wajen da ya kamata ma mutum ya dinga yin magana yanda ya so ba ne. Sai dai idan ya zamanto ce wa ta kama dole. Abun da ake magana shi ne ko da mutum zai rera waƙa, ya zamanto ce wa mutum yana rera waƙa a ɗaki ne amma ba a cewai mutum yana cikin banɗaki kuma ya je yana rera waƙa. Rera waƙa a cikin banɗaki gaskiya ba shi da asali. Kuma ya kamata a ce mutane su kiyaye saboda, ah, wa'anɗa suke cikin wannan bayin wanda ba mutum ɗaya ba ne kawai cal a ciki. To, rera waƙa ko da ya zamanto ce wa mutum zai rera waƙa wanda ya kasance ba wai mutum yana cikin bayi ba ne. To, ana so ya zamanto ce wa mutum ya dinga rera waƙa wanda ya zamanto ce wa yana da ma'ana. Waƙan da yake da ma'ana ba waƙan da mutum zai dinga yi yana faɗan wasu maganganu wanda ya zamanto ce wa ba su da kyau wanda kuma ya zamanto ce wa ba su da daɗin ji kuma wanda mutum ba zai iya aiki da su ba. Saboda meye? Saboda ana son idan mutum zai yi waƙa, ya kasance duka lafuzzan da zai dinga futowa wanda za su dinga yi amfani ne ga manya da yara wanda ya zamanto ce wa duk wanda zai ji wannan waƙan sai ya yi tunani mai zurfi yagan cewa abun da ya sa aka kawo wannan. To, abune na wanda ya kamata a ce wai anduba Gaskiya ya kamata a ce anduba. To, gaskiya babu kyau. Da ɗan dama dama dai idan mutum ya samu ya fito daga wannan banɗaki to in waƙan zai ji zai iya ji wannan waƙan. Mu anan ɓangaren namu ni zan iya cewai mutum bai taɓa ji ba. Ɓangaren nan mu ba, ba shi da kyau mutum ya dinga rera waƙa amma gaskiya ya kamata mutum ya duba. Babu kyau kwata kwata mutum ya dinga yin waƙa, ah, mutum ya dinga jin waƙa, ah, a lokacin da yake yin wanka. Saboda wanka gaba ɗayan ta, minti nawa ne ake amfani, minti nawa ake yi idan za a yi wanka. Inba dai mutum dai ya yi kashi a wando bane. To, ka gan cewa, to, ya kamata a duba wannan al'amari. Babu kyau mutum yana wanka. To, abun da yana da mahimmanci gaskiya ya kamata a lura. Duk wa'enda suke da ruwa wannan abun. To, shine wannan maganan da ake yi yanzu haka na ɓangaren, ah, jin waƙa a lokacin da mutum yake yin wanka.